Yaya kake tsara ayukan da suka fi muhimmanci? Yaya kake tsara ayukan da suka fi muhimmanci? Wato wanda nake tsara ayukan da suka fi muhimmanci shine wato ina rubuta su ɗaya bayan ɗaya. Wannan ya bi wannan, wannan ya bi wannan. Wanda yafi muhimmanci shine a sama.

Kana yin harsashi lokacin barci? Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, ba na yin harsashi lokacin barci, kuma ba na so ana yin harsashi kusa da ni idan ana barci.

Wane irin burodi ka fi so? Wato ainihin irin burodi wanda na fi so shine biredi wanda ya sha wuta wato kunkune sosai.

Kana cin salati? Eh kwarai dagaske ina cin salat musamman idan anyi abinci da miya to a sa mai salat yana daɗi sosai sosai a ciki.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina kake son ciyar da hutu? Inda nake son ciyar da hutu wato ainihin shi ne a cikin gida a ɗaki. Nan ne nake son ciyar da hutu a cikin gida kuma a ɗaki.

Kana duba daftarin kuɗi? Kana duba daftarin kudi, eh, ina duba daftarin kudi saboda dubawa.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a ga dukkan wani mutum.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin mafi muhimmanci a kasuwanci na farko akwai gaskiya da amana sannan kuma wato tattalin jari.

Wane lokaci na rana ka fi so? Wane lokaci na rana ka fi so? Lokacin da na fi so a kowace rana kuma a cikin rana shine lokacin bayan sallar la'asa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, kwarai daga sai sosai ina yin ciniki a kasuwa, tunda na iya kasuwanci na san yadda ake tattala kostoma da yanda ake saida abubuwa.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Irin ƙasan da gidanmu yake da shi shine mai launin ja. Launin ja shine yanayin yadda ƙasan gidanmu yake.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yaya kake sasanta rikici a aiki? Akwai hanyoyi da yawa waɗanda ake bi a sasanta rikici a wajen aiki.

Kana kunna sanarwar apps? Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps saboda kunna sanarwar apps idan na kunna za su raka sanar da ni duk lokacin da aiki na tayi.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace sosai sosai. Muna yin wuta da itace saboda da ita muke amfani a ƙauyen mu.